Rahoto ko rubuta rahoto tsari ce wanda mutum kan ɗauki alli da ko takarda ya rubuta abin da ya faru a rana ko kuma a sati ko a wata. Idan shi yake ko shugabanci ko kuma idan mutum shi yake da ɗawainiya ko kuma shi aka ba shi aikin ɗauka wannan rahoto. Eh lallai kuwa ba kullum nake rubuta rahoto ba amma idan ya kasance nine shugaba a aikin da nake yi na wannan ranan ko wannan mako, ina rubuta rahoto domin ma'aikatan da nake aiki a san me ya faru. Kaman lokacin da nake malantaka duk wani sa'an da nine aka bani shugabanshi ranan ina ɗau rahoto in gaya ma makaranta abun da ya faru ranan. Akwai wani bala'in da aka samu ko kuma wani ci gaba ne aka samu sannan su wa da wa suke da hannu da shuni a abubuwan da ya faru a makaranta duk ina rubuta sai in sa ranan da nai wannan shugabanshi karfe nawa ne muka zo suwa da wa ne na basu wa su ayyukan da sukayi sannan me na tafiyatar da shi a wannan ranan karfe nawa kuma aka rufe makaranta duk ina rubuta da kwanan wata duk ina rubuta domin duk wanda ya ɗauki takardan zai iya gan me ya faru wannan ranan.

ehI lallai ina shan ruwan 'ya'yan itace, wato idan aka ce ruwan 'ya'yan itace ana nufi kaman irin ruwan lemu ko mangwaro da makamantansu hakan nan ne. Su kankana duk suna da wannan ruwan. Kwakwa duk ruwan 'ya'yan itace ne. Idan muka cire kaman mangwaro wani sa'a amma sai mu je mu sulka shi, muna shan ruwan 'ya'yan cashew duk muna sha. Don mun fahimci cewa suna da waɗansu sinadarin da suke da amfani kuma ga ɗan adam a jikin ɗan adam. Suna kare ɗan adam daga ƙwayoyin cututtuka sosai don suna ba da wannan vitamin a ciki. Shi ya sa lokacin da wai nan 'ya'yan itacen suna ba da 'ya'ya ko kuma idan sun nuna, mukan je mu cire kaman irin su mangwaro da su cashew din nan mu ci mu sha ruwan don muna da wannan tabbaci. Ta wajen karatun da muka yi ta nasara mun fahimci cewa ai idan ka sha wannan ruwan suna zuwa ne ba kamar yadda ake kawo su a kamfanin da ana sa wani sinadarin da yake ba ɗan adam matsala ba. Wannan daga itche ne, so baya da illa sosai a jiki. Bai wuce ka sha ya je maka amfani a jiki ko kuma ya yi yaƙi da wasu ƙwayoyin cututtuka a jiki ba.

Ni dai malami makaranta ne kuma inda muke koyo, kayakin aikin da muke amfani da su, muna amfani da alli na rubutu da takardu. Muna da bokatai da muke sa 'yan makaranta ko ɗalibai su wanke bayi ko kuma inda ake ba haya. Muna da tsintsiyar da muke amfani da shi ana share muhalli da shi. Muna da fatanyu wanda kuma idan ciyayi sun fito muna iya sa a yi, a nome wai'innan ciyayin. Sannan ɗalibai mu kuma suna sa inifom. Mu dai kuma muna sa kayan da ya kamata, kayan da ya daidaita malami ya sa a gaban ɗalibin sa. Muna da kuma kwamfuta da muke amfani da shi domin ɗaukar hoto da kuma sakonnin da muke tura wajaje daban daban. Muna amfani da yanar gizo domin idan muna so mu tura sako ma ko wani makaranta ko ma wani ma'aikata. Muna da kuma wutan lantarki Allah ya daidai gadade de. So-- su waɗannan su ne abubuwan mafi muhimmancin da muke amfani da su. Muna da kuma waya, lambar wayar da idan kana so ka same mu wanda shugaban mu ya ke amfani da shi. Su ne yawancin kayayyakin aiki da muke da shi. Sannan muna da kuma wannan allin da ake rubutu da shi a bango domin muna karantar da ɗalibai mu su gani da kuma su fahimci me ake koyar da su.

Ni dai na fi son lokacin rani. Lokacin rani lokaci ce wanda ruwan sama ya tsaya baya cika faɗiwa kamar damina. Lokacin rani kuma lokaci ce wanda ana yawan samu sanyi ko da yake ana samu hunturu wanda yake bawa ɗan adam wahala wajen numfashi domin kuran da hunturu ke zuwa da shi. Amma a yi lalle ni na fi son lokacin rani domin wannan ruwan sama baya cika zuwa ya ta min da hankali ko kuma ya shafi wayun su ayyukan da nake da shi a gaba. Lokaci ne wanda zan yi abun da yake gaba na daga safe har yamma ba wani fargaba domin ko ruwan sama zai iya hana ni in ci wa burin abun da nake so. Bana cika son lokacin damina a shekara don lokacin ruwan sama na yawa sosai. Wani lokaci ma ka shirya za ka fita ruwa kan hana ka fita. Sannan ana iya samu ambaliyan ruwa inda nake da zama. Amma yanzu rani sai in je duk inda nake so ko ƙarfe nawa na dawo na san dai hankali na ba zai tashi game da ruwan sama ba.

Lallai kuwa ina rike lema lokacin ruwa, don ba na son ruwa ya jiƙe duk wani abun da nake ɗauke da shi. Da zarar rani na karewa. Idan na san ban da lema, zan je in siyo lema don in shirya ma damina. Don a ko wane yanayin da za yi ruwan kamar irin wajajen watan Takwas, idan aka fara tafka ruwan nan, ruwa ba zai tsaya ba ko kuma zai ta fadiwa daga safe har can dare. Idan mutum baya da lema sai ka gan baza ka yi abubuwan da ke gaban ka ba. Shiyasa nake siyan lema in ajiye. Sannan kuma a rani lokacin da rana na hawa sosai yana zafi sosai kuma ina amfani da leman kare kaina daga zafin rana. Shine dalilin da ya sa nake siya leman ajiye kusa da ni.

Yawanci ranar Juma'a nake zuwa kasuwa domin ina nan zama a nan Samaru Zaria a Kaduna. Ranar Juma'a shine ranar kasuwan Samaru. Rana ce wanda 'yan kasuwa suna kawo abubuwa da yawan da nake bi da idan zan siya. Kayan sawa, abinci da makamantansu kuma farashinsu, na zuwa a cikin farashi mai rahusa ba da sada kamar ranakun da ba ranar kasuwa ba. Idan kaje ranar Juma'a ga jama'a littin bis jama'a suna yawa sannan kuma duk wani abun da zaka siya zaka gan ga shi nan dai kuma da daidin kuɗi. Kamar yanzun da nake magana yau Juma'a naje kasuwan kuma naci wannan kasuwan. Ina iya adana kuɗaɗe na ranar kasuwan Juma'a din sai inje in yo siyayya ɗina. Amman ba haka ba jifa jifa nake zuwan kasuwa, sai ko ya zama mun dole da ina da bukata kuma na gan ba zan iya ko banda hankulin jira kasuwan Juma'a yazo ba shine sai inje kasuwa. Lalle kuwa kasuwan kuma ana ci sosai da mutane suna zuwa daga karkara da kuma wurare daban daban daga su giwa ne, daga shinkafi, daga dambo da sauransu. Zaka ji ka tare da jama'a dayawa a wannan kasuwan.